Nawa ne yawan dangin ku a gida? Muna da dangi a gida da yawa. Akwai Usman, akwai Rufa'i, akwai Ahmad. Muna da dangogi da yawa. Akwai Iliyasu, akwai Aminu, akwai Buhari. Akwai mutane da yawa a dangin mu. Dangin mu akwai, akwai, akwai baƙaƙe, akwai farare.

Kana da dabbar gida? A'a, ba ni da lambar gida. Ba ni da kowace irin dabba. Ko ɗayan banda shi. Ba ni da dabba a gida, ba na ajiye wa, ba na kiwon dabba a gida. Ba na kiwon komai, ba na ajiye ƙowane dabba ne a gida, ba na ajiye wa.

Me kake yi lokacin da ka farka? Abunda nake yi lokacin da na farka shine ina aiki, ina wanka, in yi sallah, in tafi masallaci. In na dawo, in wuce makaranta. In na dawo daga-- na dawo daga makaranta, in wuce aji. In na dawo daga aji, ba na komawa har sai na farka daga bacci. Zanna.

Ina kake ajiye makullan ku? Makullan mu ina ajiye su ne a cikin abin da ake cewa drawer. Bana ajiyesu a cikin jaka inda kowa zai gani saboda yara, yara in sun ga makullai suna wasa da su kuma suna ɓatawa. Mutum yazo ya ta nema bai gani ba, shi ya sa bana aje wannan makullai kusa da yara nake.

Wane irin wasa kake yi a waje? Irin wasan da nake yi a waje shine ina yin ƴar gala gala ko langa ko wasu dai wasanni na Hausawa masu kamanta da haka na gargajiya su nake yawan yi. Saboda suna taimakawa wurin motsa jiki jinka ya motsa ka ji ƙarfin jiki, shi yasa nake irin waƴannan wasanni.